Me yake sa ku duka dariya a gida ko tsakanin abokai? To, dariya dai, kowa yasan ba'ayin dariya banza a duk lokacin da mutum ya yi dariya, to ya samu abin dariya ne ko kuma wata magana ta sa shi dariya ko kuma wani ana cikin fira ne a ɗauko firar da za ta ba shi dariya ko labaran almara haka ko kuma ya ga wani kallo haka wanda zai dai ba shi dariya haka tsakanin, tsakaninsa da abokanansa ko kuma a gida ana cikin family kenan. Abu da yawa sukan sa mutum dariya. Musamman idan mutun yana cikin yanayi mai kyau, yana tare da a cikin iyalansa, ko kuma abokanansa, ko kuma abokanan aikinsa a gurin aiki da a gida dika. Idan fira tayi fira akan samu nishaɗi tsakanin jama'a, har ta kai ga mutane sun yi dariya. Kuma wannan yana da kyau sosai. Ana son haka.